Dangantaka na da shugaban aikina gaskiya muna da dangantaka mai kyau. Akwai zumunta tsakaninmu. Ina girmama shi, shi ma yana girmama ni. Soboda in ya girmeni ma gaskiya bai fi ko ya gimme ni da shekara ɗaya ko kuma sa'a nane. Amma a aiki shi oga na ne so duk aikin da ya bani ina yi. Idan kuma akwai abun da za muyi wanda ina da wani opinion daban, in na bashi shi ma yana karɓa. So tsakanin mu da shi lafiya ne.

To! Mu dai a ganin mu dai abun da ya kamata a gaya wa yara daga al'ada shine su ringa su bi al'ada, al'adu masu kyau, su bi su ringa girmamawa, su ringa girmama waɗanda suka girme su, su ringa su daina yawace-yawacen banza, su daina a yin abokantaka da masu banza hali, yauwa, su koyi abubuwa masu kyau, wanda duk inda suka fita a waje an gan su za su san cewa daga gida mai kyau suka fito.

Su 'yan kasuwa a unguwar mu dai suna kasuwancin su lami lafiya. Muna zuwa saya suna kawowa muna saya yau da kullum. Wasu ma in kuna da zumunci da su, za ka iya ka karɓa abu ba tare da ka zo da kuɗi ba. In ka samu ka ba su. Suma za ka iya in ka je za ka siya abu kuɗin ka bai cika ba za ka iya ka basu kuɗin da kake dasu sai su cire daga kanti su aje su sa ma a leda idan ka gama biya, sai ka zo ka karɓa. To, masu kasuwanci a wajen mu basu da wani matsala.

To cin abinci dai ya canja daga na da, ah, game da yadda abubuwa yakan, yakan canjawa yanzu. Yauwa a da, a da na tuna lokacin da nake cin shinkafa da hannu. Na tuna da idan za mu je mu sayi abinci, sai mun je da kwano. Yauwa da kwano muke zuwa mu ci ko kuma mu zauna wajen mu ci. Amma yanzu akwai abunda ake kira takeaway yauwa, wanda mutum zai iya, in ya siya abinci, in yaje ko bayi da kwano, zai ce a sa mai a cikin takeaway. Dan in, in ya sa takeaway kawai zai tafi abunsa. Kuma disposable, ah, ah, plate ne wanda in ka gama ci za ka yarda shi. So cin abinci yanzu da na da gaskiya akwai canji.

To, akan al'amari mai wuya, shawarar da zamu ba kowa shine, haƙuri shine maganin zaman duniya yauwa. A komai a duniya baya tafiya daɗi da daɗi da daɗi ba. Akwai lokacin da abubuwa masu wuya zasu zo. To in sunzo su karungumesu, lokacin damai daɗi yazo karungumeshi yauwa. Idan mai wuyan yazo sai, sai da haƙuri. Kuma munsan abu mai wuyan bazai, bazai lastim ba. Shima akwai lokacin da zaizo ya wuce yauwa. Abun kawai shine haƙuri maganin zaman duniya.

To abun da ke bamu ƙarfi da safe gaskiya mu dai mun dogara ga Allah ne. Yauwa mun san cewa in muka fita neman abun da za mu ci, Allah zai ba mu, Allah zai mana, zai buɗe mana hanya. Mun abun da yake ba mu ƙarfi kenan da safe. Ba wai abincin da muka ci ba ko kuma ko wani maganin da muke sha da ke sa mu muyi ƙarfi ba. No, ƙarfin na zuciya ne, daga zuciya ne.

To, kan man ja-- kan domin jarirai dai da yara ƙananu ana ce musu bomboy, yarinya, aa, 'yan mata, tsanu, ji, jariri ana musu waƙa, ana musu abun da zai ringa rarrace su, ya sa su, su, suyi murna. In lokacin da in suna kuka, a musu waƙa, a rinjaye su, a saya musu abubuwa wanda zai sa su, suyi farin ciki.

Ya ne suna taru a bukukuwa? Yanda kowa ma yana yaruwa ne ai suna sa kaya, yawanci iyalai suna, suna sa kayan ashebi wato kaya na musamman guda ɗaya kenan. Zasu, zasu ɗinka irin kaya guda ɗaya su, su, su, su haɗu su fita a je taro. Haka iyalai suke zuwa taro.

Tatsuniya a hasken wata gaskiya yana da daɗi. Lokacin da wata na da haske sosai, to wannan lokacin ne ake tara yara a musu tatsuniya. A lokacin da muke yaranta, yauwa za ka samu mamanmu ko kuma wani, aa aa, babba ya tara yara su yi ta tatsuniya. Yara su zo su taru suna ji.

Wasan kwaikwayo wasa ne wanda a yana, yana sa mutane farin ciki, yana sa mutane su yi dariya, su manta da a damuwarsu wasu lokaci. Don ba kullum ba ne ya kamata mutum ya yi ta cikin ɓacin rai saboda yan da abubuwa suke tafiya ba, ba su da kyau a ƙasan ba. To dole mu ɗan kalla wasan kwaikwayo da kuma waƙoƙi.